Sau na wa ku ke yin taru a makon?

Kana yin ciniki a kasuwa?

Kana iya yin iwo?

Wane lokaci kake wanke kayayyaki?

Yaya kake shirya ayukan?

Rubutun ka yana da kyau?

Yaya kake karɓar baƙo?

Ka na fi son hawa matakala ko lift.

Kana yin waka cikin zuciya?

Yaya ka ke tafa?

Wani irin jaka kake kai?

Kana iya kunna wuta?

Abubuwa da nake shirin yi a ƙarshen mako suna nan da yawa. A ƙarshen makon nan ina da shirye shirye da dama da yawa. Ina shirin yin tafiyan makaranta, ina shirin siye siyen abubuwa, ina shirin tafiyan yawo da kuma filin ibada. A ƙarshen makon nan zan je makaranta a can garin Yola. Zan je in cigaba da lectures dina, in cigaba da zuwan classes da karatu sosai. Kuma a ƙarshen makon nan ya kamata in tara ɗan kuɗaɗe kaɗan. Shi ya sa zan yi aiki in nemi aikuna da yawa, in tara kuɗi, domin ya kamata a ƙarshen makon nan in gyara rayuwana ya zama daidai.

Bikin da na fi so shine biki na aure. Na fi son bikin aure domin bikin aure yana nan daban ne a cikin sauran biki. Akwai bikin ƙarin shekara, akwai bikin ƙarin dama, akwai bikin ƙarin mulki. Amma ni na fi son bikin aure. Bikin aure yana nan daban ne domin amarya da ango za su yi aure. Su na nan da farin ciki, za ka gansu tare komai daban ne. Za a ci abinci, za a yi rawa, za a sha abin sha, za a ci abinci, za a watsa kudade kuma ya haɗu sosai. Domin kowa za ka ganshi da farin ciki a ciki. Shi ya sa ni na fi son bikin aure a cikin kowane irin biki. Domin bikin aure na daban ne gaskiya.

Babu, ni bana tauna goro. Bana tauna wa na goro. Domin goro yana ɓata hakori ya zama ja kuma harce ma zai zama ja. Shi ya sa bana tauna goro. Amma mutane da dama suna tauna goro. Babana yana tauna goro, yayana yana tauna goro amma ni bana tauna goro. Shi ya sa amma ina tauna irin su mangoro, ina tauna wayan su abubuwa, ina cin su ayaba. Abinci da dama dai ina ci amma goro bana tauna goro. Amma na taɓa ɗana goro, na taɓa cin goro so ɗaya. Goro yana nan da ɗaci. Na taɓa cin goro amma ban taɓa taunawa ba. Bana tauna goro. Don goro yana sani ciwon ciki ma. Shi ya sa.

Yaushe nake cin abincin rana? Ban da lokacin cin abincin rana gaskiya, kowani lokaci ni ina iya cin abincin ranana. Don ni, ni ɗan boko ne. Muna tashi class da dama da wayan su lokacin. Ina iya ci ƙarfe biyu, ina iya ci ƙarfe sha biyu, ina iya cin ƙarfe uku, ina iya cin ƙarfe ɗaya. Saboda haka ban da siyayyen lokaci wanda ina cin abincin ranana. Amma da so samu ne abincin ranana wanda nake so ina ci ƙarfe biyu na rana. Shine daɗin cin abincin rana. Kuma abincin da na fi so in ci da rana shine shinkafa da wake ko kuwa doya da wake. Shine abincin da na fi so in ci da rana.

Gaskiya teburi na a wajen aiki yana nan da ɗan tsayi kaɗan, yana da faɗi kuma. Wato wajen aikina filin ɗinki ni ina yin ɗinki kuma teburi na yana nan da tsawo kuma ina yanka, ina yanka kaya a kai shi ya sa ya zama da tsayi. A gwajin aikina tebur na wa ina aiki da shi don yankan kaya ko kuwa gugan kaya in danne su su yi kyau. Ina iya sa wa yansu abubuwa but na ko zama ana iya zama a filin teburi ɗin kuma hakan nan ina shirye-shiryen in samu sabon teburi a gwajin aikina a wurin aikina. Saboda haka zan iya ce teburi na yana nan da tsayi da faɗi. Shi ne kawai abun da zan iya faɗa.

Zan iya ce banda irin sabulu guda daya wanda nake aiki da shi tack. Amma na cika amfani da sabulun yankan kusa. Domin shi yana da arha ba za ka kashe kuɗi da yewa ba. Shi ya sa ina amfani da sabulun yankan kusa. Sunan sabulu in sabulun yankan kusa daga kamfanin Dangote. Dangote ne yana gyara sabulu in. Akwai insu Premier Cool akwai insu Joy amma duka waysncan suna da tsada. Wanda yafi arha cikinsu shine sabulun yankan kusa. Saboda haka ina amfani ne da sabulun yankan kusa wajen wanka, wajen wanki wanke hannaye da wayan su sauran abubuwa ina amfani da sabulun yankan kusa.

A gaskiya abincin da yake sani inji daɗi shine shinkafa da wake da miya. In naci shinkafa da wake da miya ina jin daɗi sosai. Domin shinkafa a cikin duka irin abinci babu kaman shinkafa. Kaga wake kuma yana da amfani a jiki. Saboda haka duk randa naci shinkafa da wake zanjidaɗi kaman babu. Shi yasa ina son cin shinkafa da wake. So zan iya ce amma akwai wadansu abinci da suma sun haɗu irin su doya, kankana, mongoro, shanu wato naman shanu kenan amma duka shinkafa da wake ya fi mini.

Kwarai kuwa muna samun horo a wajen aikin nan. Ogan mu yana mana horo da dama. In muyi abunda bai kamata ba za a mana horo, za a tara mu, a ja mana kunne domin abunda ya faru. Saboda haka zan ce ana mana horo. Horo yana da amfani sosai a gaskiya ke nan. Domin in ba ayi horo ba, wayansu abubuwa da wayansu ma'aikata za su ɗauka wancan in kaman dama ne suna yin abunda suna so. Amma in aka bada horo, kowa zai maida hankalinsa. Misali yanzu an ce kar kowa yayi aiki da wannan abu kaza. Kuma an ce in ka yi akwai hukunci. Ba wannan zai yi aiki da shi. Har in ka yi ma akwai hukuncin da zai bibiyo. Za a iya hana ma aiki, za a iya hana ma albashi. Saboda haka horo yana da kyau kuma ana mana horo a gwajin aiki.

A gaskiya app da nake amfani da shi gojen sakonni yana nan da yawa. Ina amfani da Facebook, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Zangi. Ina amfani da abubuwa da dama wajen karɓar sakonni. Saboda haka app da ina amfani wajen sakonni suna nan da yawa. Sakonni yana da kyau. Ɗon ni kullum ina makaranta ina karɓa sakonni, sakonnin zuwan classes, sakonnin jarrabawa, sakonnin aiki. Saboda haka ina da sakonni da yawa. Akwai sakonni wannan ina karɓe su. Amma wannan nafi so da yawa a karɓar sakonni shine WhatsApp. Ɗin WhatsApp yana nan da sauri, ya haɗu kuma mutane da yawa suna aiki da shi wajen tura sakonni.

Irin fim da nake son kallo yana nan da yawa. Ina son kallon American fim, ina son kallon Indian fim wato Bollywood, ina kallon Nigerian fim wato Nollywood, ina kallon Hollywood, ina kallon Korean drama. Da fimafimai da yewa duk fim nan ina son kallon su. Amma wanda na fi so a ciki shine Hollywood wato American fim irin na faɗa wanda ake faɗa a ciki kamar hauka shi na fi so kallo. A cikin duk fimafimai wancan na fi son kallo American fim ke nan.

Ƙwarai kuwa ina bin ka'idodin aiki. Dole ne kuma na bi ƙa'idodin aiki. Haɗin bin ka'idodin aiki ba, zan iya samun hukunci a wajen aiki. Za a iya kore ni, za a iya ban sallama a wajen aiki. Saboda haka ina bin ka'idodi duka na aikina. Da na farko da na ƙarshe duka ina bin ka'idodin aiki. Domin ka'idodin aiki yana da amfani. In baka bi ka'idodi ba, zaka ci gaba da yin abubuwan da ba su da kyau ne kawai. Zaka na yin duk abun da ranka ya dama, inda kana aiki zai rushe. Haɗin baka bi ƙa'idodi ba. Amma in ka bi ka'adodi, zaku zauna tare zaman lafiya komai zai ci gaba a cikin filin aikinku. Saboda haka bin ka'adodi yana da matuƙar amfani sosai a wajen aiki.